I to ina iya kunna wuta ba na iya kunna wuta. Idan wuta ce ta electricity ta NEPA, to ina iya kunna ta. Idan kuma wuta kake nufi, wannan wuta mai ci tana dafa abinci, to ba na iya kunna ta. Saboda idan na kunna wuta in mai dafa abinci ce, so tana iya ƙona gida ko ta ƙona unguwa ko ta ƙona garima baki ɗaya. So don haka wuta tana, tana da haɗari sosai. In kuma wuta ce ta electricity, ta wutar lantarki wadda an bi ƙa'idojinta, wayarin ɗin lafiya shi lau to zan iya kunna ta. Wa lau in kunna generator wanda zan iya amfani, aa generator mashin operating system na abun nan, na electrical appliances zan iya kunnawa. Ko in kunna AC ko in kunna fridge, fridge kenan ko in kunna, aa television ta kallo wato TV kenan, duk ina iya kunnawa. So idan kuma wuta ce waccan ta dafa abinci, ita ma zan iya kunna ta a bisa ƙa'ida wanda bai kauce wa ƙa'ida ba. Kama in kunna ma gas ina wuta in sa lighter in kunna wuta ko ashana in kunna wuta in dafa abinci shima wannan zan iya. Yauwa wannan zan iya. Amma in ya saɓa ma ƙa'ida to ba zan kunna ba. Amma in dai irin wannan kake nufi zan iya kunnawa. Ko ta lantarki ko ta dafa abinci, so kowacce zan iya kunnawa.

Eh ina lullubewa da bargo, don haka yanzu maganan nan da nake yi lallabe nake da bargo kuma ina jin daɗin amfani da bargo. Musamman lokacin da ake sanyi irin wannan lokacin. So idan babu bargo bacci ma sai ya zame ma mutum wahala, zai yi bacci amma rabi yana bacci, rabi ba bacci yake yi ba. Amma bargo shine yake sanyawa mutum ya lulluɓe ya ji daɗin bacci. Sannan bargo bayan an gama bacci akan yi amfani da shi a lulluɓe katifa, a gyara gado yayi kyau. Sannan kuma in dare yayi ka zo ka kwanta cikin bargo ka lulluɓe, to sanyi ba zai shige ka ba. Gaskiya bargo abin so ne, abin daɗi ne kuma yana da daɗin amfani. Ka lulluɓe sannan kuma ka gyara gadonka da shi. Ina son bargo.

Ina rufe bakin lokacin hamma. Idan hamma ta zo mani ina rufe baki. Sai in sa hannuna, in yi bulokin bakina ko in samu wani, ah, riga haka ko wani tawul haka sai in yi bulokin bakina sai in yi hamma. Amma bana barin bakina ya buɗe idan zan yi hamma. Saboda idan na bar shi buɗe akwai diseases haka, akwai ƙwari, insecticides wato ƙwari da abubuwa da ƙura ma haka datti haka duk za su iya shiga. So amma idan na yi bulokin bakina na rufe to shi ke nan ba abin da zai shiga sai in yi hamma ta hankali kwance. Amma in na bar baki buɗe cututtuka za su shiga sannan kuma mutane za su gan ni na wani hangame baki bakyan gani. Wani ma zai gan ni kaman kura ko zaki ko na zama abin dariya haka ko na buɗe bakina ya gashi nan kaman sakarai. So in zan yi hamma na rufe bakina nike in yi bulokin ɗin shi ko da hannuna haka da tafin hannuna ko kuma in sa wani abu haka in rufe. Amma bana barin bu-baki buɗe. Kuma idan wani zai yi hamma a kusa da ni in ma ya bar bakin shi buɗe nakan ce ya rufe. In yaro ne sai in kama hannu na he in sa hannuna in rufe bakin shi in kuma babba ne sai in mashi magana. So bana, bana barin bakina buɗe kuma ba in wani ya bari nakan yi mashi magana in ce ya rufe bakin shi.

Ina amfani da mataimakin murya wato microphone ko kuma speaker domin amfani da shi idan an gayyace ni wajen wani taro ko wajen family meeting haka ko kuma a gurin aiki idan ana gabatar da bayani. So idan da baki zan yi bayani jama'a da ke wurin 'yan kaɗan ne za su ji mene ke cewa amma mafi yawansu ba za su ji mene ke cewa ba saboda muryata tayi ƙasa. So na kan yi amfani da mataimakin murya wato shine speaker ko in ce mic sai in yi magana speak louding off jama'a duk su ji meni ke cewa. So idan nayi amfani da mataimakin speaker, ah mataimakin ma murya so ya taimakawa muryata ta ɗaga sosai daga, daga mutanen da ke kusa da ni. Idan mutum goma ke kusa da ni kuma a wajen akwai mutum ɗari so hauwan da ma baya wurin yana can waje nesa daga inda muke wannan taro zai iya juwomu. Domin na sha ayi amfani da mataimakin murya a wajen tarurruka da dama. A taro namu na makaranta ina amfani da mataimakin murya, a taro na ƙungiya muna amfani da, ina amfani da mataimakin murya. Haka a taro na wurin ɗaurin aure da sauransu duk na kan yi amfani da mataimakin murya. Ba ma ni ba har sauran mutane ina ganin su suna amfani da mataimakin murya yana taimaka masu sosai a wurin isar da sako ta wuri domin al'umma. Idan ba mataimakin murya to isar da sako zai yi wahala saboda za a rinƙa bin mutum, mutane ɗaya bayan ɗaya ana gaya musu. Amma idan akwai mataimakin murya ana yin magana lokaci guda kowa ma wanda ke wurin ya ji.

Ina magana da abokan ciniki cikin hanyar girmamawa da kuma darajantawa da ƙimantawa sannan da ƙasa da murya, sannan da barkwanci da kuma salo na jan hankali domin wanda nake ciniki da shi ya ji daɗin hulɗa da ni. Saboda ko ba komi go ya ji zai iya sayen kayana kuma sannan yanzu yana cin daɗin magana da ni sannan kuma ya sayi kayana. Kuma gobe saboda cin daɗin magana da yayi da ni to gobe zai dawo ya sayi kayana. Dan haka ne abokin magana in zan yi magana da shi ina girmama shi tamkar ina magana da malamina ko wani gaba da ni haka. Saboda abokin ciniki abokin rayuwa ne. Soyayya da ƙauna ke kawo mutum har ya sayi kayan ka. A ga kayan ka ma a taya shi kanshi wani abu ne. So dan haka ne ina martaba, ina ƙimanta, ina mutunta abokin ciniki. Abokin ciniki ko da ya yi min magana marar daɗi nakan haɗe ta cikin rai na in ɗauko mai daɗi ta murmushi in yi mashi. Saboda me? Saboda ya zo wajena zai yi sayayya bai kamata yadda ya zo mani a wata siga marar daɗi ba. Ni ma in biya mashi a haka. A'a, ina ma abokin ciniki magana mai daɗi. In kuma abokin ciniki ya yi mini magana mai daɗi nakan maida mashi magana mara ta fi tashi daɗi. In ya taya kayana a tayan da ya kamata in saida mai ina saida mai. In ƙasa da yadda ya kamata in saida mashi na sayi mai magana mai daɗi. Da yadda ya taya mun kaya ko da ƙasa da, da yadda na so su ne to nakan yi mashi magana dai mai daɗi. Hau wan nan magana mai daɗi ta sa ya ƙara mun wani abu domin in saida mashi kayana.

Ah ina kiyaye kalmar sirri sosai da ni mutum ma in yayi sirri da ni ba na gaya wa kowa. Ina ƙoƙarin ɓoyewa, saboda duk wanda ya baka sirri ka je ka gaya wa wani, to ba zai ƙara ganin ka da mutunci ba. Kuma za a ɗauke ka mutum marar sirri. Don duk wanda ka ɗauko sirrin wani ka gaya mai, to shi ma ba zai taɓa kallon ka a matsayin mutum mai sirri ba. Don haka ni ina girmama, ina martaba sirri. Kuma ni ko zan ma gaya wa mutane sirrina? To ba kowa nake gaya ma ba sai wanda na yarda da shi. Wanda kuma ni ma ya yadda ni ya keɓe ni ya gaya mani sirri, to ba ni yadda in fita da wannan maganar. Koda da wasa ne in gaya wa wani. Don haka ina ɓoye sirri. Waɗanda ba su ɓoye sirri ma asali ni ba haushi suke ba ni, haushi suke ba ni. Don haka ni sirri babban abu na ɗauke shi. Duk mutumin da ba ya da sirri to ba, to ba mutum, ba cikakken mutum ba ne ba. Don haka sirri shine ɗan adam, shine cikar ɗan adam.

Ina son ciyar da hutu na ne a gida ko kuma a gidan gonar ko kuma tare da abokanai na ko kuma, wato iyalai na. To a nan na fi son in cinye hutu na. Saboda, hutu a cikin ƴan uwa da abokan arziki ko iyalai, yana ƙara samawa kusantar iyalai, da kuma fahimtarsu da kuma fahimtar matsalolinsu. Ni ma in ina zama cikinsu suna fahimtar nawa, ni ma zan fahimci nasu. Don haka na fi son in cinye hutu na a cikinsu. Wannan na ƙara soyayya da son juna, da kuma ƙaunar juna. Don haka ni a cikin iyalai, da 'ƴan uwa da iyaye a nan ne ke cinye hutu na.

Gaskiya ni abincin gargajiyan da na fi so, wato na malam Bahaushe namu shine shinkafa da wake. A dafa shinkafa tare da wake tare, a sa mai, a sa yaji, a sa magi, a motse a ci. A sa a kawo kabeji da latas a sanya. Aaa wannan ba a ba yaro mai ƙyuya. Yaron da bai aikuwa ma in an kira shi sai ya ga dama yazo ko kuma ya ƙi zuwa ma, so ba a ba yaro mai ƙyuya. Don haka abincin da na fi so na gargajiya shine shinkafa da wake. Ina ƙauna shinkafa da wake. Inna cishi wo wani daɗi nake ji. Ai shinkafa da wake duniya ne. Ai ina ƙauna shi. Ina son abincin gargajiya. Ai abincin gargajiya yayi kuma ga riƙe ciki, sannan ga sai ka daɗe baka cji yunwa ba.

Ƙwarai ƙwarai ni ne magwanin shan ruwan 'ya'yan itace, musamman ruwan kankana. In na same su shayin su nike sosai. Hada 'ya'yan kankana duk ina haɗawa in sha. Sannan kwakwa wannan da ka sani kwakwa idan aka fas ta toh ruwan cikinta shi ma bani barin shi shanye wa nike yi. Haka, haka, haka mangwaro mai ruwa cikin shi irin yanuna ɗin nan shi ma ina shan ruwan cikin shi sosai da sosai. Kana bani wasa da ruwan 'ya'yan itace saboda suna ƙara lafiyar jiki da kuzari. A yi ruwan 'ya'yan itace abu ne mai daɗin amfani indai mutum ya saba amfani da shi. To, inda yake sai ya je ya nemo shi kuma ko nawa ake saidawa sai ya saya ya yi amfani da shi. A yi ruwan 'ya'yan itace ga magani ga kuma gyaran jiki sannan yana maganin yunwa shi ma.

Sosai ma sosai ma. Ai in nazo naga mutane nakan bisu ɗaya bayan ɗayan mu gaisa, nakan bisu ɗaya bayan ɗayan mu gaisa. Domin mutane idan kana gaisawa da su yana, yana da kyau a musulunci a addininmu na musulunci sannan ana samun lada kuma yana ƙara danƙon zumunci da nuna ƙauna da soyayya tsakanin mutane. Ai musafaha abu ce mai kyau, abu ce mai kyau. Ko da wani abu yake tsakaninka da mutum na rashin dadi a cikin zuciya, idan ka bashi hannu aka gaisa to wannan girman kan da jin shi wani ne ya sabka sai dinka ganin girmanka da mutuncinka. Ai masafaha tana gyara tana daidaita tana kusantar da mutane ga rahamar Ubangiji. Don haka masafaha abu ce mai kyau, ni ina yin ta a kullum. Dan ko cikin daren nan na yi masafaha da mutane, da safe ma na yi masafaha da mutane, da rana ma na yi masafaha da mutane. In nai sallar asubahi ina masafaha da mutane haka in nai sallah azahar ina masafaha da mutane. In nai la'asar sai, sai na yi masafaha da mutane. Na juyo na yi masafaha da na gaba na, na yi ma, na yi masafaha da na baya na. Haka in na yi magariba sai na yi masafaha da mutane. Ishai'i ma in nai sai na yi masafaha da mutane. Ni a koda yaushe a cikin masafaha nake. Dan sadda ma zan miƙa ma mutum hannun mu masafaha ma ban sani ba saboda ta riga ta ratsa jikina, na riga na saba da ita.

Kafofin yaɗa labarai kam da yawa. Ina amfani da BBC Hausa, ina amfani da DCL, ina amfani da Sahara Reporters, ina kuma amfani da gidajen rediyo da muke da su a nan Katsina. Muna amfani da Vision FM, sannan ina amfani da Ray Power FM, ina amfani da Legend FM Daura, sannan ina amfani da Rediyo Katsina. Ina amfani da, ina kuma amfani da Rediyo Najeriya Kaduna, sannan ina amfani da Bello Dandago Rediyo da ke jahar Kano. Ina kuma amfani da Rediyo Sokoto. Sannan kuma ina amfani da Deutsche Welle, sannan ina amfani da gidan rediyo wanda aka kafa sabo mai suna Grand FM a nan Katsina, so shima ina amfani da shi.

Eh, ina cin tafarnuwa ta hanyar maganin sanyi, kuma ina cin ina amfani da tafarnuwa ta hanyar idan aka daka yaji da ita. To kuma ina amfani da ita haka nan mayen ɗan tauna ta kaɗan inci domin an-domin tana maganin sanyi. Tafarnuwa abu ce mai kyau da idan aka yi amfani da ita, tana magance cututtuka da dama a cikin jikin mutum ɗan adam. Dan haka tafarnuwa ina amfani da ita. Wurare da dama, har abincin da ake dafawa ana sa tafarnuwa mu ci. Dan an daka dahu da dama, ana sa tafarnuwa. Haka a cikin magungunan da muke amfani da su yau da kullum, ana sa tafarnuwa. A cikin kayan yaji ma da ake amfani da mata sukan yi yawan amfani da su, ana sa tafarnuwa. Sannan ƙamshin tafarnuwa na ƙara wa mutum cin daɗi da shaukin sanyace abu. Domin ƙamshin tafarnuwa na jawo hankalin mutum saboda ƙo hancin shi zai ji ƙamshin abu, ya tayar mashi da hankali, yana sanyace wannan abun. Tafarnuwa tana sa ma mutum son abu. Ko da kawai abun nan ba a gama sarrafa shi ba, in ƙamshin tafarnuwa ya yi ƙita, sai mutum ya ji shiga shi. Nan ma su yake ganshi yana amfani da abun nan. Ina amfani da tafarnuwa sosai a-a abinci kanana yau da kullum.

Idan safiya tayi na farka, na kan je in yi sallah. Idan nayi sallah na gama, sai in zo in ɗauki tas baha ta in yi, in yi istigifari, in yi hailala, in yi salatin annabi. Sannan in ɗauko Alqur'ani in karanta. Idan na gama, sai sai kuma in kwanta in ƙara hutawa. Can idan gari ya ƙara wayewa, sannan sai in ɗauki brush ɗina, in ɗauki, in ce in tafi toilet in wato kewaye kenan. In ɗauki makilin ɗina in je in yi brush in wanke bakina. Idan na gama sai in zo in yi breakfast, in yi kalaci kenan. Idan nayi kalaci na gama, sai in ɗauko wayata in buɗe data in shiga in yi, in bubbuɗe ta, in yi operating din ta, in hau WhatsApp in ga mutanen da suka yi mun sallama magaisa in ce masu an tashi lafiya, yayi gida, yayi yau, yayi hidimomi. Mugaggaisa mu yi magana ta WhatsApp. Sannan in leƙa shafin Facebook anan ma in je agaggaisa da mutane. Sannan kuma daga nan guraren sai in je in gaida mama ta da baba na mugaisa su ga yadda na tashi in gaya ya suka tashi. To wannan shine kaɗan daga cikin abubuwan da nake yi da safe. Amma in zan bayyana abubuwan da nake yi da safe suna da yawa sai in kwana ban gama ba. Saboda ayyukan da nake yi da safe ma, har ruwa na kan tashi in ɗiba da safe. Saboda da safe lokacin an kwana da wuta muna samun ruwa sai in je in ɗebo in zo in mu tara a gida domin mu samu ruwan aiki. Haka da safe ina kunna radio stations in ji labarai wato headlines wanda ake ce ma kanun labarai a Hausance na kan kunna in ji. Duk da safe nake samun damar yin waɗannan abubuwa. Sannan idan na ji ina marmarin alƙubus ko waina da safe ne ake saidawa zan je in sawo. Haka idan na yadda nake son biredi ne, zan tashi daga gida in tafi inda ake saida biredi. In je in sawo biredi in zo gida a haɗa tea nima in sha. Haka kuma da safe dai still idan ina son ƙosai haka ko wani abin dai haka, to na kan je in sawo saboda duk da safe ake yin irin waɗannan abubuwa.

Ina iya hawan keke sosai ma. In tuƙa, in je, in kuwa, sannan in tafi, in yo sayayya, in dawo. Sannan kuma inda nakejin daɗin keke shine na farko zan yi exercise i ɗan jikina ta zan motsa jikina. Sannan kuma yana taimaka mani ta hanyar biyan bukatuna ba tare da na hau mashin ba, na ƙona fetur ɗin mashin ɗina ko kuma na ce a kai ni ma to masu achaɓa da mashin, 'yan okada su kai ni su anshi kuɗina. A'a, idan ina da keke, to zan hau, in tuƙa, in je in biya makaina bukata kuma zan yi, zan ba jikina training. Wato ma'ana zan motsa jikina, zan jini kamar na yi gudu ƙasa jikina ko'ina, har zifa ina yi. To gaskiya keke ina jin daɗin hawan shi. Ina hawan keke sosai saboda hawa keke ne yake sanyawa ma. Idan mutum ya ji jikinshi duk yana mai ciwo. In ya hau keke, in Allah yarda zai ji jikinshi ko'ina yana motsawa. Ai hawa keke yana sawa mutum ma jinin shi yai yawo cikin jikin shi. Ya ji ya ƙara lafiya da kuzari. Ai keke lafiya lau nike. Keke yana da daɗin amfani.

Ina kawowa gidanmu a Kote Yoshai idan na samu dama, na ƙani ƙoƙarin in kawo ta gida domin kowa ya amfana ba ni kaɗai ba. Iyaye, ƴan uwa da abokan arziki kowa ya amfana. Don haka in na samu, ina kawowa gida domin kowa ya amfana.

Ina yin ciniki sosai a kasuwa don ko yau. Na je na ma wani mutum ne cinikin kaya. Na sayi pipe, wurin shi pipe na wiring ɗin ruwa, da yake ina aikin plumbing work. So, na je na sayi bututun ruwa, wato pipe kenan a wurin shi. Yayi ta jin dadi, ya murna na zo na yi sayayya a wurin shi. Don haka ina yin ciniki a kasuwa kuma ina zuwa in yi da kaina. Sannan ina raka wa ana yin ciniki a gabana. Wato, walau ciniki irin na harkan aikina ko kuma ciniki irin wanda ya shafi kayan walda. Saboda akwai aboki na wanda shi kuma aikin walda yake na rakashi. Yana sayo pipe na ƙarfe, kwano, rodin walda, abin cik cikon waya ta walda. Duk yana zuwa yana saye. Ko kayan aluminum ko aluminum ɗin, ko luxite ko glass ko rubber, duk yana zuwa yana saye. Haka kuma ina zuwa kasuwa ina muna zuwa ana ciniki. A lokacin hidimar sallah ana sayo raguna ko awaki da tumaki a zo a yanka. Haka muna zuwa kasuwa muyo in in yi wo siyayya, in sayi shadda ko yadi in ɗinka in sa ma kaina. Don haka ina zuwa in yi sayayya. Ko shekara biyu da ta wuce na je na sayi wani mashin har yanzu haka shi nake hawa. Wayata ma ban dade da canza ta ba zuwa nayi ciniki na saya aka saida mani. Don haka ina zuwa kasuwa ina yin ciniki a ko da yaushe. Du wuya. Kullum ma ni cikin sayayya nake. Kullum cikin yin ciniki nake. In saya wannan can daga ƙananan abubuwa zuwa manya. Kullum cikin ciniki nake a kasuwa.

Lallai ƙwarai kuwa ina jin kukan zakara da safe. Musamman idan gari ya fara wayewa, to ina jin kukan zakara yana ƙiƙiri, ƙiyyetaiyyetaiyyetai. Can bayan wani ɗan lokaci kamar minti biyu ko uku sai ya ƙara maimaita kukan nan. Dan har yaran maƙwabta suma su dinga maimaita wa suna ƙiƙiriƙi suna dariya suna maimaita kukan zakara. To ina jin kukan zakara sosai. Dan har mutanen mu ma na cewa ai ga a can zakara gari ya waye yana cara yana gaya wa mutane su tashi lokacin bacci ya ƙare. Shi ya sa yake yin wannan kuka. To kullum ina jin kukan zakara da safe. Ina jin kukanshi kuma yara ma suna maimaita wa ina ji. Dan haka ina jin kukan zakara da safe. Ko wace safiya sai na ji. Kuma zakaran ba ɗaya ba ne. Maƙwabta can akwai can akwai can akwai. Zakaran ma suna da yawa. Dan haka ni mutum na mai jin kukan zakara duk safiya sai na ji. Kusa da gidanmu akwai su da yawa.

Kwarai kuwa. Ina raba wurin da nake a yanar gizo domin kuwa, domin waɗanda suke matsayin abokaina ko suka ziyarci shafina na yanar gizo su san wanene ni, daga ina na fito, giniki, me sana'ata. To nakan sanya sunana, sunan mahaifina, garinmu, unguwarmu da komai da komai. Nawa wanda in mutun ya gani, ya ga na profile ɗina ma ya isheshi ba sai ya tambaye ni ba daga inda na fito. Don haka ni bana ɓoye daga inda nake a yanar gizo. Nakan raba wurin da nake domin a gan ni, a san ni. Hausawa na cewa "a san mutum, a san cinikin shi". Don haka ni bana ɓoye, bana ɓoye wurin da nake a yanar gizo gizo. Bayyana kai na nake yi saboda ni bana ɓoye ɓoye. Yau a yanar gizo an san na, an san wanene an san daga inda nake. Don haka ina bayyana kaina a yanar gizo gizo.

Gaskiya ina amfani da internet a lokuta da dama. So dan haka a kai tsaye ba zan iya yanke cewa ga lokacin da nake amfani da internet ba. Ma'ana ga adadin da nake amfani da intanet. Amma ƙaranci idan zan yi hasashe in faɗi, zan iya cewa rana ina amfani da internet zai iya kai so hamsin koma fiye da hamsin. Karanci ke nan. Amma maximum ne zan iya cewa zai iya kai ɗari. Dan haka internet mu ko da yaushe muna tare da ita, ta zama kamar ranmu da rayuwan mu. Mun zama intanet, intanet ta zama mu. A ko da yaushe muna tare da intanet muna amfani da ita. Idan datan mu ta ƙare a waya, zamu ji kamar babu abinci cikin cikin mu. Data ta zama rayuwan mu. Dan haka ma wani nan bama na yadda data ta ƙare mana ko ta ƙare ni nakan ɗauki matakin da tana ƙarewa zan yi sauri in sanya mata. Dan haka amfani da intanet ko da yaushe ina amfani da internet a mafi yawan lokuta kamar yadda na faɗi zai iya kaiwa ɗari zuwa hamsin a rana. Dan ni bani wasa da harkar internet sosai da sosai.

Lallai ban cika kunna tsaron batiri ba dan ni ko batiri percentage ma a waya ba cika sawa na yi ba gaskiya. So amma in ina amfani ina duba batiri na idan naga ya yi kasa wani lokacin shima ba ko da yaushe ba ina saka battery saving mode domin kare batiri na daga kamuwa da cuta ta rashin caji. Amma ban cika amfani da shi mai ba. Nakan kunna lokaci zuwa lokaci amma ba ko da yaushe ba.

Ina bin ƙa'idojin aiki sosai, domin ni mutum ne mai bin ƙa'ida, mai son bin doka da oda. Dan haka ina bin ƙa'idojin aiki sosai. Ba ni son wasa da aiki. Idan za ni je wurin aiki in aka ce ga ƙarfe kaza ake zuwa, ga lokacin da ake zuwa, tuhun Allah ya yarda ina can lokacin zaya yi. In aka ce ga lokacin tashi, idan na tabbatar da babu komi ba abin da za a yi, to zan tashi in dawo gida. Haka idan aiki aka ba ni irin namu na hannu, to lallai na kan yi ƙoƙari in kiyaye in bi ƙa'idojin ne da aka ce a aikin nan. Saboda shi aiki idan ka bi ƙa'idar shi, toh Allah ya so ya yarda za ka yi shi cikin nasara ka gama lafiya. Amma mutumin ba ka bin ƙa'ida a aiki, to ka ci gaba da yin aiki ba daidai ba. Saboda shi aiki kamar lissafi ne. In kai misalin nan ba ka sata daidai ba ko kuma ka cire ta ba ka sata ba kai misalin in ta baki ɗaya, to final ansan ka bazai taɓa zama daidai ba. To haka shi ma aiki idan ka riga ka yi ba ka bin ƙa'idojin shi, to ka can ka yi aiki ba daidai ba. Sannan wannan rashin aikin da ka yi ba daidai ba za a ce ba ka iya aiki ba. Dan haka ina bin ƙa'idojin aiki tun daga aiki na hannun da za a ba ka a saka ka yi domin a biya ka, har zuwa aiki wanda ɗaukarka aka yi walau na gwamnati ko na shago ko wani abu makamancin haka wanda aiki ne aka saka ka yi. To na kan yi ƙoƙari in kiyaye doka aikin ko kuma dokar wanda ya sa ni wannan aiki domin in yi lafiya, in gama lafiya, ya ji daɗi ni ma in ji daɗi. Dan haka ni mai mutum ne mai martaba da girmama da son bin ƙa'idoji na aiki.

Ina jurewa zafi musamman wanda ake yi na yanayi ta hanyar amfani da fanka. In kunna fanka domin in ji sauƙin wannan zafin in kuma jurewa ta kama dole sai na jure to nakan iya haƙuri da wannan zafi na, na, na wanda ake yi ko da babu fanka ko babu wutar ne wutar lantarki da zan yi amfani da ita to nakan yi ƙoƙari in yi haƙuri in jure wannan zafi.

Gaskiya ina kallon madubi sau aƙalla zai kai goma ko fiye da goma a rana. Saboda a ɗakina wurin ƙofar fita baya, a daga gefen hannun hagu akwai madubi. To kodayaushe na zo ina duba shi. Dan wani lokacin ƙoban yi niyan duba madubi ba saboda kan hanyar ƙofar fita yake bisa bango. Da na juya haka sai in ganshi sai in duba ido na, in duba fuska ta. Idan wani abu ya fito mun a ido haka sai in goge. In kuma zan yi gyaran fuska irin gashi haka da yake fitowa wa mutum a fuska ko dai me ko wani abu. To na kan yi amfani da wannan madubin in gyara fuska ta. Kullum sai na duba madubi. Aƙalla a ƙarance ina duba shi sau goma a rana. In duba yanzu, in duba anjima, in duba da safe, in duba da rana, in duba da yamma. Don ko da daddare ko da babu wutar lantarki to na kan haska fuska ta sai in kalli madubi sai in ga kaina sai in yi ma fuska ta abin da nake so in yi. Dan haka ne madubi ina duba sosai ina kuma jindaɗin amfani da madubi.

To sabulun da nake amfani da shi idan wanka ne ina amfani da Dettol wani lokacin kuma ina amfani da Siri na wanka ke nan. Idan kuma har na wanke ne ina amfani da kifi sannan ina amfani da viva. So waɗannan su ne sabulun da nake amfani da su. Amman sabulun wanka na fi amfani da Dettol wani lokacin kuma ina amfani da, da Pick ko shi ko, ko Siri kamar yadda na faɗi da farko. Dai ga sabulun wanka ina amfani da su kala kala, hada ma dudu Osun, duk ina amfani da su. Akwai ma wani wanda ake ce ma Peace shima ina amfani da shi. To sabulun wanka na suna da yawa. Amma ka tambaye ni kai tsaye wane irin sabulu nake amfani da shi to zan ce maka ina amfani da Dettol domin gyara ji, ji man, domin gyara mani fatar jikina kuma yana da daɗin amfani ga ƙamshi. In na sanya shi ko ban sa turare ba na fito sai anjini ina ƙamshi. Sabadin idan ba Dettol ba ne ba so ba zai yi haka ba. Sannan ko da ba shafa turare ba in nai wanka da Dettol zan rinƙa yin ƙamshi. Gaskiya ina jin daɗin amfani da sabulu Dettol.

Ina magance matsaloli a aikina, wato a aikina na yau da kullum ta hanyar amfani da duk abin da ya dace a cikin wannan aikin. Kowane abu nakan yi amfani da abin da ya fi dacewa da shi. Kuma sannan idan matsala ta auku, nakan zanna in yi tunani shin menene ya fi yasa wannan matsalar ta faru? Menene ya jawo? In na gano dalilin faruwar matsalar, sai in kiyaye yin wannan abun domin kada ya ƙara kawo min matsala. In ma sakaci ne sai in gyara. Sannan nakan yi tsaya in yi shiru, in yi dogon nazari da tunani ta wace abu ne zan yi in magance wannan matsalar domin kar ta faru ko kuma in ta faru an kawo ko mana gyaran abun, wace hanya zan bi cikin sauƙi in gyara abun? Wanda ni zan gyara cikin sauƙi ba tare da wahala ba. Wanda na gyara mawa zai ji daɗin gyaran da na yi mashi ya daɗe yana amfani da shi. Sannan kuma nakan yi shawara da abokan aikina da waɗanda suke ƙasa na da waɗanda ni kuma suke sama na. Sannan nakan buga ma wasu waya waƴanda ba su kusa su ma sun iya aikin in tambaye su shawara shin wannan, wannan matsalar da ta faru ni na yi kaza, na yi kaza amma kai yaya kake gani? Zai ba ni shawara, ni ma zan ba shi shawara mu haɗu mu yi kan idea. Wannan ya kawo shawara, wannan ya kawo shawara sai a magance wannan matsala cikin ikon Allah.

Gaskiya ba su sirri ba, saboda wasu mafi yawan lokutan ma inda za mu duba irin wannan lambar ko mun gata fito, takan fito a yayin da muke ƙoƙarin tura wani hoto ko bidiyo ko wani abu ta zanda ko wani abun a jikin waya. To sannan sai ta fito. To ba ko da yaushe bane muna iya ɗaukata, ina iya ɗaukata amma ba a ko da yaushe ba. Sai idan na zo tura turai ma'ana tura files daga wannan wayar zuwa wannan wani. To wannan ne da ke iya ɗaukar lambar QR.

Ina zama duk daba sosai ba ko da yaushe ba. Mafi yawan lokaci idan ina aiki haka na kamfi ba gwuiwa ta gefen hagu, in zauna ta ko kuma in yi aiki a kan ta. To ina zama a kan gwuiwa amma ba ko da yaushe ba. Mafi yawan lokaci aiki nake jawo a kan sai inzanna a kan gwiwa ta.

Ƙwarai kuwa, don ina iya cewa duk wani mai amfani da sauro net to bayana yake. Dan ni ko ƙwance shin ma ba nayi. Kullum yana nan a sarƙafe, yana cikin ɗaka in shiga, in gari ya waye in fita. Sai ya yi datti haka, hatsar na in ƙwance shi in wanke. In na wanke kuma in zo in ɗaura wani. To ina ma da shi har goda biyu. In wanda ya datti na wanke in ɗaura wannan. Ko da yaushe a cikin shi. Dan inda za'a cire sauro net, in ganni babu shi, zan ganni kamar fili nake kamar daukeni za'ayi na riga na saba da shi tun shekarun baya da suka wuce. Don haka ina jin daɗin amfani da shi. Idan na sa shi sauro baya cizo na. Ko sauro ke akwai sai dai in rinka jin kukan shi cikin ɗaki, amman dai bai shigowa ya cije ni. Inda babu sauro net, sauro da sai ya rinka cizo na yai tai min kuka cikin kunne, ko wasu ƙwari, ko wani abu makamancin haka. Domin wannan sauro net din, ya sanya na kare kaina daga wannan abubuwan. Gaskiya ina jin daɗin amfani da sauro net.

Sosai ma, kullin sai na yi motsa jiki, kullin sai na yi motsa jiki saboda ni mutum ne mai yin tafiyar ƙasa. Sannan kuma ina yin aikin hannu. Wannan aikin matar yake yi, shi ma yana daga cikin abubuwan motsa jiki. Tafiyar ƙasa ma tana ɗaya daga cikin abubuwan motsa jiki. Yin wayarin na ruwa ma yana ɗaya daga cikin abubuwan motsa jiki. To ina motsa jikina sosai kullum kullum.

Ai ina tunawa lokacin muna yara so mukan rinƙa matsawa da tambayoyi ta da kuma cewa baba ya siyo mun mota ko jirgin sama ko mashin tin muna yin waɗannan abubuwan da yawan tambaye tambaye da faɗi ba a tambaye ka ba. To in yanzu yaro na yin haka, mukan tuna da irin waɗannan halayen da muka yi sanda muna yara da kuma wasa da kutsun wasa da kuma murna idan ana wani biki ko bikin suna ko na sallah ko wani abu, to mu ne gaba gaba muna zumuɗi. To ko yanzu yaro aka sai ma takalma ya yaƙi sawa, ya ɓoye ya sa cikin leda ya bai tahiya da su don kar su tsufa, to sai mu rinƙa dariya saboda muna tuna sanda muna yara dun mun yi irin wannan rayuwar amma yanzu ta gashi ta zama tarihi. Sai in wani yaro ya yi sai mu rinƙa tunawa da mu sanda muna yara, ai mu ma dun mun yi irin haka tun kafin ma ya yi mu mun riga mun yi.

A gallery nake ware folder, musamman ma folder ta image ko kuma folder mai sunana wadda zan je in ajiye hotuna saboda abin da ya sa su ka fi yawan zamama a image saboda idan na turo daga zanda direct a email za su zo su zauna ko in ce eh a email za su zo su zauna. Don haka ana aka fi samun lambobi na a hotuna na sosai. Duk wani hotuna anan aka fi samun shi.

To ni gaskiya launin da na fi so, indai kaya ne na yadi, na fi son launin blue. Idan kuma kaya ne na ƴan kanti, na fi son launin ja. To askiya ina son launin blue, ina son launin ja. Launin blue na burge ni sosai. Dan ina da kaya kusan kala huɗu, kusan kala huɗu duk blue ne. Sannan ina da kaya, ah, Jersey- jersey na riguna. Ina da jersey takai guda biyar duk ja ne, duk dai zane ya banbanta su. Ina da wandon sawa mai kyau, mai tsada guda biyu duk jajaye ne. Sannan ina da kaya baƙaƙe amma na fi son kalar ja da kalar blue. Wannan kalolin ina sonsa a rayuwata, suna burge ni. Ko wani ne ya ɗinka kaya, sanya kaya blue ya taho, to burge ne yake yi, ko shi ko ja. Musamman ma dai blue indai kaya ne ba ƴan kanti ba, to blue duniya ne. Blue yakan yi kyau. Blue yakan ƙara ma mutum haske, ya ƙara mai kyau.

Toni, wayar da nake amfani da ita a yanzu haka ina amfani da waya ƙirar Android. Kamfanin Infinix kuma model ɗinta Infinix Smart 7 Plus. Da ita nake amfani. Kuma ina jin daɗin kamfanin sosai. Don haka cewa nake, ni yanzu haka in zan canza wata waya, to fa kamfanin da zan je in nema sai kamfanin Infinix. Saboda ni dai Infinix yayimun yana, yana samun jin daɗin amfani da su. Don kuma sannan suna yiwo wayoyi masu kyau, masu kyamara, masu kiliya. Sannan ga second hand value idan ka kai kasuwa za ka saida Da jama'a suna sayar da daraja. Gaskiya ina jin daɗin amfani da wayanda nake amfani da ita. Wato Smart 7 Plus Infinix. Ni kamfanin Infinix da shi nake amfani.

Ina so ɗakina yayi haske sosai domin idan ɗakina yayi haske, to zan samu dama yin karatu, zan samu dama kuma yin aikace-aikace na cikin ɗaki. Wanda idan babu wuta, yin waɗannan aikin ba ya yiwuwa. Amma saboda akwai haske, to za ka samu damar yin waɗannan ayyuka. Ai ina son haske a cikin ɗaki sosai ma kuwa.